Ina kake tofa miyo? Na gode da wannan tambayata. Tambayar ina nake tofa miyau? Tambayar ina nake tofa miyo tambaya ce mai sauƙi a aji amma tana da alaƙa da tarbiyya da tsafta sosai. Gaskiya bani da wuri guda da nake tofa miyo ko a ko da yaushe domin abin yana danganta da inda nake da kuma yanayin da nake ciki. Amma abu ɗaya da zan faɗa shine bana tofa miyo a ko ina kawai ba tare da tunani ba. A mafi yawan lokuta, idan ina gida kuma na ji buƙatar tofa miyo, nakan yi hakan a banɗaki ko a wurin da ya dace kamar maƙudanar ruwa. Wannan ahi ne wuri mafi safta kuma mafi dacewa. An koya mana cewa ba daidai ba ne mutum ya riƙa tofa miyo a ko ina musamman a wurin da mutane ke wucewa ko zama. Idan kuma ina waje, abu yana ɗan sauyawa. Ba zan ce bana tofa miyo a waje ba. Wani lokaci hakan yana faruwa musamman idan ka ji wani abu a baki kamar ƙura ko wani abu da ya dame ka. Amma duk da haka ba zan yi hakan a sakiyar hanya ko a gaban mutane ba ina ƙoƙarin neman wuri da ba zai dami kowa ba kuma ba zai sa muhalli ya zama mara tsafta ba. Gaskiya akwai wasu mutane da ba su damu da inda suke tofa miyo ba. Suna iya yin hakan a kan titi ko kusa da mutane ba tare da la'akari ba. Ni kuwa ba na jin daɗin irin wannan hali. A'a, ba na ganin ya dace. Ko da mutum yana jin buƙata, yana da kyau ya yi tunani kafin ya aikata hakan. Tsafta wani ɓangare ne na mutunci. A wasu lokuta, idan ina wurin taro ko cikin mota, ba zan taɓa tofa miyo a ƙasa ba. Idan buƙata ta taso sai in yi amfani da takarda ko in jira har sai na samu wuri mai kyau. Wannan ba wani abu bane mai wahala sai dai yana buƙatar ɗan haƙuri da kulawa. Ba kome ne ya kamata a yi nan take ba idan zai kawo rashin tsafta. Hak kuma yanayin lafiya na iya tasiri. Idan mutum yana da mura ko wani yanayi da ke sa shi yawan tofa miyo, dole ne ya fi kula da inda yake yin haka. A irin wannan lokaci, amfani da banɗaki ko takarda ya fi dacewa ba wai don kai kaɗai ba har ma don kare lafiyar wasu. Ba na ganin ya dace a riƙa tofa miyo a fili ba tare da la'akari da lafiyar jama'a ba. Amma zan faɗi gaskiya, ba zan ce ban taɓa yin kuskure ba. Akwai lokuta da mutum yake waje a ƙauye ko a wuri mara cunkoso sai ya ga babu wani kusa ya tofa miyo a ƙasa. Wannan yana faruwa musamman a wuraren da ba su da tsari sosai. Amma har a irin wannan yanayi, ina ƙoƙarin in yi hakan a gefen da ba zai zama matsala ga wani ba. Abin da na fi la'akari da shi shine mutunta muhalli da mutane. Ba na jin daɗin ganin wuri ya cika da tofin miyo ko datti don kowa zai riƙa yin abin da ya ga dama ba tare da tunani ba toh muhalli zai lalace. A'a, saboda haka ko da tambayar tana da sauƙi, amsa tana da alaƙa da ɗabi'a. A ƙarshe dai, inda nake tofa miyo ya danganta da inda nake. Idan ina gida, a banɗaki ko wurin da ya dace. Idan ina waje sai na nemi wuri mai kyau da ba za a, da ba zai dami kowa ba amma ba zan ce ina yin haka a ko ina ba ko ba zan ce bana, ban taɓa hakan a waje, a waje ba. Wani lokaci eh, wani lokaci a'a. Amma a mafi yawan lokaci, ina ƙoƙarin bin tsafta da ladabi domin ƙananan halaye irin waɗannan su ne ke nuna tarbiyyar mutum da yadda yake daraja muhalli da jama'a. In mutum bai kiyaye haka ba sai ya zama yana shiga haƙƙin mutane da yawa ba tare da ya damu da ma yana shiga haƙƙin mutanen ko baya shiga haƙƙin mutane ba. Kiran wayennan dabiun suna suna tasiri shi ne kuma yake hana mutane ci gaba da samun haɗin kai da sauran abubuwa in ba haka ba, ai haɗin kai ba zai samu ba. To rashin haɗin kai kuma yana ta waya, yana taw, yana kawo ƙasƙanci ko kuma ƙarancin yadda za a gudanar da abu har a ci gaba. Wannan shine amsar tambayar ku. Da fatan na ba ku gamsashiyar amsa. Na gode, sai anjima.

Ina kake ajiye makullan ku? Na gode da wannan tambaya. Ina nake ajiye makullan mu? Wannan tambaya tambaya ce wadda take da sarƙaƙiya, ya danganta da yanayin inda mutum ya kasance. In mutum ya kasance a gida ne, so zai iya ajiye makullansa a aljihunsa lokacin da ya fito daga gidan. In a shago ne ma haka, in kuma wani guri ne na daban, mutum zai iya ɗaukan makullansa ya kai ajiya wa maƙwabta ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shi ne a takaice.